Tabbas ana ba da shawara aiki ana ba da shawara da za ka ba da shi ne zaman mai kyau domin a samu ci gaba.

To, ni yanda ina kula da gashina, ina kula da shi sosai ma domin in mutum ya kyaleshi haka ai ba zai yi kyau ba wallahi.

Ta ai wannan ba kowa zai iya cin abinci kan titi ba ko man city ma, kowa ba sa so. Nidai ba na son wannan gyara in shiga ciki kawai.

A yi duba saƙo kullum mutum zai iya duba shi. Wallahi kullum za ka iya duba in ba haka nan ba akwai wani saƙo da zai iya shiga da ba za ka sani ba.

A'a na taɓa tuƙa. Ina tuƙa amma ba sosai ba. Ai wannan nan ba wai sai mutum ya saya ba amma in dai aka koya ma, shi kenan za ka iya tuƙa.

Ye, ina zaman kai wuya gwiwana domin in mutum ya yi sallah haka dole ne mutum ya yi wannan.